Kana fi son tufafin auduga ko siliki? Nafi son tufafin auduga gaskiya, sabida idan mutum ya wanke shi yafi sauƙin gogewa da kuma amfani akan na siliki, saboda shi na siliki yanzu goge shi ma za ka iya ƙonawa, sabida yanayin material ɗin shi zai iya sa ya ƙone, amma na auduga ba ka samun matsala da shi. Ni a ra'ayina kenan.

Kana tara tsabar kuɗi? A'a, ban cika tara tsabar kuɗi ba. Na fi tara kuɗina a cikin banki ko bankin no na yanar gizo na Opay. Saboda ni tara tsabar kuɗi a wajena yakan hana ni ajiye kuɗi mai yawa sabida wani lokacin zaka iya taɓa kuɗin tunda kana da tsabar shi a hannu. Kuma bana ajiye tsabar kuɗi sabida yanayin tsaro na dukiyata da lafiyata. Saboda gujema ɓarayi masu zuwa gidan mutum sata, zasu iya sace kuɗin indai ya kasance suna tsabar kuɗi ne. Amma in yana banki ko yana wajen ajiya na yanar gizo bani da wata matsala.

Sau nawa kake amfani da internet? Ina amfani da internet sau ba adadi a rana. Don ba zan iya ƙirga yanayin yadda nake amfani da internet ba, saboda yawancin ayyukana da bincike-bincikena da nake yi da internet nake amfani. Saboda haka bazan iya kiyasta adadin yanda nake amfani da internet ba na san dai ina amfani da internet kullum kuma sau da yawa a rana. Saboda duka ayyukana da internet nake amfani da su wajen yin design ɗina da bincike-bincike da neman wasu bayanai. Haka duk da internet nake amfani. Saboda haka ba zan iya sanin so nawa nake amfani da internet a rana ba. Na san dai ina amfani da internet sosai da sosai.

Kana kwana a ciki? Eh, ina kwana a cikin ɗaki, saboda kwana a waje yana da matsala. Shiyasa dik yadda zan yi na kwana a cikin ɗaki, haka nake yi, kwana a cikin ɗaki.

Kana rufe baki lokacin hamma? Eh ina rufe baki lokacin hamma sabida zaka iya yin hamma baka rufe baki ba wani abu ko ƙwaro ya shigar maka baki wanda zai, zai iya baka matsala ko kuma ya cutar da kai. Shiyasa duk sanda zanyi hamma nake rufe bakina a koda yaushe.

Nawa madubi kuke da su a gida? Muna da madubi wajen guda ashirin da biyar a gida-a gidanmu saboda ko wane ɗaki akwai madubi. Hatta ma bayi ma muna ajiye madubi da uwaɗɗaka da palo duka.

Menene abin sha da kake fi so? Abin sha da na fi so shine yogurt wato madara kenan. Saboda madara yana ƙara ƙwarin ƙashi, yana sa ka zama kana iya tunani da wuri, yana ƙara lafiyan jiki. Shiyasa na fi son madara a abin sha da na fi so kenan madara.

Yaya wurin aikinku yake? Wurin aikinmu yana da faɗi, sannan muna da mashinan da muke yin printing da su, sannan muna da tebur, muna da kwamfuta, sannan wurin aikinmu a gidan sama yake sannan kuma wurin aikinmu yana da girma sosai.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? Eh, ina ƙetare ƙafafu lokacin zama, musamman idan ina zaune ni kaɗai. Amma idan ya kasance zan je wajen wani mai gidana haka, ba na ƙetare ƙafa idan zan zauna. Si dai ƙawai ina ƙetare wa ne lokacin da nake zama ni kaɗai ko kuma tare da abokanai na.

Yaya kake karɓar baƙo? Ina karɓar baƙo, tayi masa murmushi da dariya, da bashi ruwan sha da bashi abinci. Sannan mu zauna muyi fira tare da shi baƙon. Ina matukar daraja da mutunta baƙo sosai.

Kana shan magani kullum? A'a, bana shan magani kullum. Kawai ina shan magani ne daga zarar na kamu da rashin lafiya, zan je asibiti likita ya duba ni, ya bani magani amma bana shan magani kullum.

Kana iya gabatar da rahoto? Eh, ina iya bagabatar da rahoto, musan man rahoto na mako da muke badawa a wajen aiki, na yanayin kuɗin da suka shigo da kuɗin da suka shiga, da kuma asaran da aka yi da kuma, ribar da aka samu da kuma nasaran da muka samu a wannan satin, a wannan makon.

Rubutun ka yana da kyau? Eh, rubutuna yana da kyau sosai, sabida mutane masu kan yi haya na, na je na yi musu rubutu wanda za su kai wajen neman aiki sabida sun gane cewa rubutuna yana da kyau, yana jawo hankalin duk wanda yake karantawa. Da kuma nuna cewa, wa yayi wannan rubutun a tuntuɓe ni sabida a biya ni.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Irin kyautan da nake son bayarwa shi ne kyautar kuɗi da kuma kyauta ta shawara. Musamman ma kyautar kuɗi, sabida, sabida a yanayin rayuwan da muke ciki, kuɗi shine kusan kaso casa'in na zaman duniya. To shi ne abin da nake son bayarwa sosai, wanda idan na ba da ana jin daɗi. Nima da na bayar nakan ji daɗin abin da na ba da.